Kana son kallon faduwar rana? Mai kake ji a zuciyarka idan ka ga rana tana gangarowa a hankali? Hasken ta yana sauyawa daga rawaya mai ƙarfi zuwa ja, ruwan hoda da zinariya. Kana kallonta ne a kaɗaici ko tare da wasu. Kana ɗaukar wannan lokaci a matsayin nishaɗi, tunani ko hutu daga hayaniyar rayuwa. Faduwar rana wani abin al'ajibi ne na halitta da mutane da dama ke ƙauna. Ko da kuwa ba sa lura da haka a kai a kai. Rana tana faduwa kullum amma ba kullum ake taya a kalla ba. Rayuwa, aiki da damuwa suna sa mutane su wuce wannan lokaci ba tare da sun tsaya sun kalli abin da ke faruwa ba. Amma duk da wanda ya taɓa tayawa ya kalla, ya san akwai wani irin natsuwa da faduwar rana ke kawowa. Lokacin faduwar rana duniya tana kama da tana sauya salo. Launuka suna canzawa a sararin sama. Inuwa tana tsawaita, iska tana sauyawa daga zafi zuwa sanyi. Wannan sauyi yana tunatar da mutum cewa komai a rayuwa yana da lokaci. Lokaci na haske da lokaci na hutu. Rana da kanta tana koya mana darasi na haƙuri da karɓar sauyi. Mutane da yawa suna kallon faduwar rana a matsayin lokacin tunani. A wannan lokaci mutum kan waiwaya abubuwan da sukayi faru a ranar, abin da ya yi nasara a kai, abin da bai yi ba da abin da yake fatan gobe za ta zo da shi. Faɗuwar rana tana ba da dama ga zuciya ta natsu da sauke nauyin yini kafin dare ya zo. Ga wasu kallon faɗuwar rana yana da alaƙa da farin ciki da bege. Duk da cewa rana tana faduwa, ana sane cewa gobe za ta sake fitowa. Wannan yana koya mana cewa ƙarshen wani abu ba lallai ya zama ƙarshen komai ba. Akwai sabon farawa a gaba ko da kuwa ba a gan shi yanzu ba. A wurare daban daban mutane suna kallon faduwar rana ta hanyoyi daban daban. A ƙauye ana iya kallonta daga gonaki ko gefen hanya yayin da shanu ke komawa gida. A birni kuma ana iya kallonta daga saman bene, bakin titi ko daga ofis. Duk inda mutum yake faɗuwar rana tana da ikon haɗa mutane da yanayi da sa su manta da banbanci banban banbance-banbance na ɗan lokaci. Kallon faɗuwar rana yana iya zama lokacin shiru ba sai an yi magana ba domin shiru kansa yana magana. A wannan shiru mutum kan ji kansa da kyau, ya fahimci tunaninsa ya kuma samu damar yin addu'a ko godiya cikin zuciya. Wasu lokuta wannan shiru ya fi kowace magana nauyi. Wasu mutane suna son kallon faduwar rana tare da abokai ko iyali. A irin wannan lokaci ana iya tattaunawa cikin natsuwa, ana dariya a hankali ko kuma ana kallon sararin sama ba tare da an ce komai ba. Wannan haɗin kai yana ƙara danƙon zumunci domin ana raba wani kyawawan.

Yaya kake jira a layi? Idan kaje banki, asibiti, kasuwa ko ofishin gwamnati, kanayin hakurine ko kanajin bacci, bacin rai. Me kake yi don kashe lokaci yayin jira? Kana kallon waya, hira da mutane ko kuma kana tsiye shiru kana tunani. Kana ganin jira a layi bata lokacine ko wani bangare na rayuwa da dole a karɓa. Jira a layi wani abune da kusan kowa ke fuskanta a rayuwarsa ta yau da kullum. Koda mutum yanada gaggawa ko babu, akwai lokutanda dole ya tsaya ya jira. Wannan jira yana iya zama mai sauƙi ga wasu amma ga wasu kuma yana iya zama mai wahala sosai. Hanyar da mutum ke jira a layi tana bayyana halayensa, irin hakurinsa, fahimtarsa da yadda yake mu'amala da sauran mutane. A wasu, wasu mutane suna shiga layi da natsuwa. Suna fahimtar cewa kowa yanada bukata iri ɗaya kuma babu wanda ya fi wani muhimmanci a wannan lokacin. Irin waɗannan mutane kan tsaya a layi cikin shiru. Suna bin doka suna kuma girmama tsarin da aka kafa. A garesu, jira wani lokacine na koyon hakuri da sarrafa zuciya. A gefe guda, akwai mutanenda jira ke bata musu rai. Suna duba agogo a kai a kai, suna guda gunaguni ko kuma suna ƙoƙarin shiga gaba ba tareda bin layi ba. Wani lokaci wannan halayya tana jawo rikici ko rashin jituwa tsakanin mutane amma sau da yawa wannan fushi yana fitowa ne daga gajiya, damuwa ko kuma tsakanin gaggawa. Yayin jira a layi, mutane da dama suna amfani da lokaci ta hanyoyi daban daban. Wasu suna kallon waya, suna karanta sakonni, labarai ko kallon bidiyo. Wannan yana sa lokaci ya wuce da sauri a ganinsu. Wasu kuma suna amfani da damar wajen yin hira da mutanen dake kusa. Suna musayar ra'ayi ko labarai wanda wani lokaci kan haifar da sabuwar fahimta ko ma sabuwar abota. Akwai kuma masu amfani da lokacin jira don tunani. Suna waiwayen abubuwan da suka faru a rayuwarsu. Suna shirya abin da za su yi daga baya ko kuma suna tunanin yadda za su inganta kansu. Ga irin waɗannan mutane, jira a layi ba bata lokaci bane, saidai damace tayin shiru da sauraron zuciya. Jira a layi yana koyawa mutum adalci da daidaito. Kowa yana tsaya, tsayene bisa tsari. Wanda yazo da wuri shi za'a fara. Wannan, wannan tsari yana taimakawa al'umma tayi aiki cikin zaman lafiya. Idan mutane suka fara karya, karya layi, tsarin zai rushe, rikici ya tashi kuma kowa zai rasa abinda yake nema. A wuraren aiki, jira a layi yana iya zama gwaji na ɗabi'a. Misali, a ofis ko wajen karɓar sabis. Yadda mutum ya tsaya ya jira yana nuna yadda yake mutunta dokoki da sauran mutane. Shugabanni da abokan aiki kan lura da irin wannan hali domin yana nuna ko mutum mai hakuri ne ko kuma mai gaggawa fiye da kima. Jira a layi na iya zama darasi na rayuwa. Yana koya mana cewa ba duk abin da.

Yaya kake kula da gashinka a kullum? Kana wanke shi sau nawa a mako? Wane irin sabulu ko man gashi kake amfani da shi? Kana yanke gashi a kai a kai ne ko kana barinsa ya tawaita? Kana ganin kula da gashi abu ne mai muhimmanci ga lafiya da kamani ko kuwa kana daukar sa a matsayin ƙaramin abu? Kula da gashi wani muhimmin bangare ne na kula da kai gaba daya. Gashi ba kawai abin kawata kai ba ne, yana nuna yana kuma nuna yadda mutum ke kula da lafiyarsa, tsafta da kuma tsarin rayuwarsa. Duk da cewa mutane suna da nau'o'in gashi daban-daban, mai laushi, mai kauri, mai lanƙwasa ko madaidai ci, duk suna buƙatar kulawa ta musamman domin su kasance cikin ƙoshin lafiya. Wanke gashi yana daga cikin matakan farko na kula da shi. Wasu mutane suna wanke gashi kullum yayin da wasu ke yin hakan sau biyu ko uku a mako. Wannan ya danganta da irin gashi da yanayin aiki. Mutumin da ke yin aiki mai wahala ko wanda ke yawan zufa na iya buƙatar wanke gashinsa a kai a kai. Amma wanke gashi fiye da kima na iya sa ya bushe ko ya rasa karfinsa. Bayan wankewa, amfani da man gashi ko mai ko mai yana taimakawa wajen kiyaye danshi da karfi. A al'ada, mutane ke yawa da yawa suna amfani da man kwakwa, man zaitun ko man gyada domin ciyar da gashi. Waɗannan mai suna taimakawa gashi ya yi laushi, ya ƙarfafa toshinsa kuma ya rage karyewa. Wasu kuma suna amfani da man zamani da ake samu a shaguna bisa shawarar masana. Yanke gashi ma wani mutumin ma muhimmin bangare ne na kulawa. Yanke gashi a kai a kai yana taimakawa wajen cire gashin da ya lalace ko ya tagin. Yana kuma sa sabon gashi ya fito lafiya. Wasu mutane suna yanke gashi ne saboda tsafta, wasu kuma saboda salo da kamani. Duk dalilin da ya sa, yanke gashi yana ba da gudumawa da lafiyar kai. Tsarin gashi yana da alaƙa da abinci da lafiya. Mutum da ke cin abinci mai gina jiki kamar kayan lambu, ƴaƴan itatuwa da abinci mai sinadarai yakan samu gashi mai karfi da haske. Rashin cin abinci mai kyau ko shan ruwa kaɗan na iya sa gashi ya bushe ko ya fara zubewa. Don haka kula da gashi ba wai daga waje kaɗai ba ne har da abin da mutum ke sakawa cikin jikinsa. A wasu al'adu kula da gashi yana da alaƙa da addini da al'ada. Wasu suna haske gashi ko rage shi saboda tsafta da bin koyarwa, yayin da wasu ke barinsa tsaho a matsayin alama ta al'ada ko kima. Duk da haka a kowane hali, tsafta da kula da gashi suna da muhimmanci. Wasu mutane suna ɗaukar kula da gashi a matsayin lokacin hutu.

Kana zama kan gwiwa akai akai? A ina ka fi yin hakan? A gida, a masallaci ko a wajen aiki? Kana yin sane saboda al'ada, jin daɗi ko rashin wurin zama? Yaya jikinka ke ji bayan ka dade kana zama kan gwiwa? Kana jin daɗi ne ko gajiya? Ka taɓa tunani abin da wannan zama ke nufi a rayuwarka ta yau da kullum? Zama a kan gwiwa abu ne da mutane da dama suke yi, musamman a al'ummomin da suka saba da zama a ƙasa. Ga wasu, zama kan gwiwa al'ada ce da suka taso da ita tun kuruciya. Ga wasu kuma, hanya ce ta nuna ladabi, tawali'u ko biyayya ga tari da na addini ko al'ada. Duk da saukin tambayar, kana zama kan gwiwa tana buɗe ƙofofi da dama na fahimtar jiki, tunani da al'ada. A wuraren ibada, zama kan gwiwa yana da ma'ana ta musamman. Mutum yana zama ne cikin natsuwa, yana rage motsi yana kuma maida hankali ga abin da yake yi. Wannan zama yana taimakawa mutum ya ji kusanci da ibada ya kuma nuna girmamawa. A irin wannan yanayi, zama kan gwiwa ba kawai matsayi bane na jiki, matsayi ne na zuciya. A gida ko wajen taro, zama kan gwiwa na iya nuna ladabi da tarbiyya. A wasu gidaje, yara na koya musu ana yara ana koya musu su zauna kan gwiwa idan suna gaishe da manya ko sauraron nasila nasiha. Wannan ba wai don wahala da su bane sai dai don koya masu girmamawa da natsuwa. A haka, da natsuwa. A haka, zaman kan gwiwa ya zama darasi na rayuwa ba kawai yadda ake zama ba. Duk da haka, zama kan gwiwa ba abu ne mai sauƙi ga kowa ba. Wasu mutane suna jin ciwo ko gajiya idan suka dade a wannan matsayin. Wannan na iya zama sakamakon shekaru, nauyin jiki ko yanayin lafiyar gwiwa. Ga irin wadannan mutane zama kan gwiwa yana bukatat daidaitawa. Watakila sun zauna na ɗan lokaci kaɗan su miƙe su huta ko kuma su sami wata hanya daban ta zama. Zama kan gwiwa yana nuna koyar da hakuri. Mutum da ya zauna a haka na ɗan lokaci yana koya wa kansa jurewa, natsuwa da sarrafa rashin jin daɗi. Wannan hakuri na iya wucewa zuwa wasu fannoni na rayuwa idan mutum ke fuskantar kalubale da ke buƙatar jurewa da natsuwa. A zamanance, a zamanance da yawaitar kujeru da gadaje, mutane da yawa sun rage zama a ƙasa. Saboda haka zama kan gwiwa ya zama kamar wani abu na tsohuwar al'ada ga wasu. Amma duk da haka akwai fa'idodi na jiki da ake danganta da zama a ƙasa. Musamman idan aka yishi daide zama kan gwiwa na iya temakawa wajen sassauta jiki karfafa tsokoki da kuma koyawa jiki sabin motsi. A bangaren tunani, zama kan gwiwa na iya zama lokacin shiru da tunani, lokacin da mutum ya rage motsi.

Kuna da manufa na wata-wata a rayuwarku? Yaya kuke zabar wadannan manufofi? Ta hanyar rubutu, tunani ko shawarar wasu. Kuna maida hankali ne kan aiki, ilimi, kuɗi ko inganta kanku gaba ɗaya? Kuma idan watan ya ƙare, kuna duba ko kun ci ma abin da kuka sa a gaba. Samun manufa na wata-wata yana daga cikin hanyoyin da mutane ke amfani da su wajen tsara rayuwa da ayyukansu. Wata lokaci gajere ne amma yana da ishasshen tsawo da mutum zai iya yin canji mai ma'ana idan ya tsara shi da kyau. Manufofin wata-wata suna taimakawa mutum ya raba manyan burika zuwa ƙananan matakai masu sauƙin cimawa. A bangaren aiki, manufa na wata-wata na iya zama kamar kammala wani rahoto, inganta wata ƙwarewa ko cim ma wani adadin aiki. Irin wadannan manufofi suna ba da hangen nesa na abin da ake so a wannan watan. Maimakon yin aiki ba tare da tsari ba, lokacin da mutum ya san abin da yake son cimawa yana rage bata lokaci da rikici-rikici. A fannin kuɗi, mutane da yawa suna sa manufa ta wata-wata kamar adana kuɗi, rage kashewa ko biyan wani bashi. Ko da adana kaɗan ne, kasancewar manufa na wata-wata yana gina ɗabi'a mai kyau ta kula da kuɗi. A hankali wadannan ƙananan matakai suna taruwa su zama babban cigaba. Manufofin wata-wata suna da muhimmanci sosai wajen inganta kai. Wasu suna sa manufa ta karanta littafi guda, yin motsa jiki sau da yawa a mako ko koyan sabon abu. A bangaren aiki, manufa na wata-wata na iya zama kamar kammala wani rahoto, inganta wata ƙwariwa ko cim ma wani adadin aiki. Suna kuma ƙara masa ƙwarin gwiwa yayinda yake ganin cigaba. Hanya da yawa da ke taimakawa wajen cimma manufa ita ce rubuta ta a fili. Lokacin da aka rubuta manufa tana zama abin da ido ke gani kuma zuciya ke ɗaukar da muhimmanci. Wasu suna riƙa manufofinsu a bango wasu kuma suna rubuto su a littafi ko waya domin su riƙa dubawa a kai a kai. Duk da haka ba duk wata manufa ake cimawa ba. Wani lokaci abubuwa sukan canza, rashin lafiya, matsaloli ko sabbin al'amura sukan shiga tsakani. A irin wannan hali yana da muhimmanci mutum ya yi wa kansa afuwa, ya koyi darasi daga abin da bai yiwuwa ba. Maimakon ya yi watsi da ƙoƙarinsa gaba ɗaya. Duba manufa a ƙarshen wata wani muhimmin mataki ne. Wannan duba yana taimakawa mutum ya gane abin da ya yi daidai da abin da bai yi ba. Ta haka ne mutum ke gyara tsari yana kuma inganta yadda zai sa manufofi a wata na gaba. Wannan tsari na dubawa da gyarawa yana haifar da cigaba mai dorewa sosai a.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Cikin ofis, a waje karkashin inuwa ko a wani ɗaki na musamman? Kana cin abinci kai kaɗai ne ko tare da abokan aiki? Kana kawo abinci daga gida ne ko kana saya a waje? Kuma yaya wannan wurin da kake cin abinci ke shafar yadda kake jin dadin aikinka da tafiyar yanayi? Cin abinci a wurin aiki abu ne da mutane da yawa ke ɗaukar a matsayin abu mai sauki. Amma a zahiri yana da muhimmanci sosai. Wurin da mutum yake cin abinci, yadda yake cin sa da mutane da yake tare da su na iya shafar lafiyarsa, yanayinsa da ma dangantakarsa da abokan aiki. Abinci ba kawai cika ciki ba ne, lokaci ne na hutu, tunani da sabonta karfi. Wasu mutane suna cin abinci a cikin ofis a kan teburinsu. Wannan yana faruwa ne musamman idan aiki yayi yawa ko kuma idan babu wurin da ake ware domin cin abinci. A irin wannan yanayi, mutum na iya ci yana duba takardu, kwamfuta ko sakonni. Duk da cewa wannan yana iya adana lokaci, sau da yawa yana hana mutum samun cikakken hutu. Zuciya da jiki basa samun damar sauke nauyin aiki. Akwai kuma mutane da suke fita waje ko ɗakin cin abinci domin su ci. Wannan sauyi na wuri, wannan sauyi na wuri ko da na ƴan mintuna ne, yana iya kawo babban banbanci. Iska mai kyau, canji gani da nisantar teburin aiki na dan lokaci na taimakawa mutum ya dawo da kuzari. Wasu lokuta wannan kaɗan ne kawai ake bukata domin a dawo aiki da sabon ƙwazo. Cin abinci tare da abokan aiki yana da fa'ida ta zamantakewa. Lokacin cin abinci yana zama damar hira, dariya da fahimtar juna. Wannan na iya ƙarfafa dangantaka, rage takadama da ƙara haɗin kai a wurin aiki. Mutane kan fi jin dadin aiki idan suna jin suna cikin rukuni, ba su kaɗai ba. A gefe guda, wasu suna fifita cin abinci su kaɗai. Wannan ba lallai ya nuna ƙebantuwa ba. Wani lokaci mutum na buƙatar shiru domin ya huta da tunaninsa. Cin abinci kai kaɗai na iya zama lokacin tunani, karatu ko kawai jin dadin abinci ba tare da hayaniya ba. Muhimin, muhimin shine mutum ya san abin da ya fi dacewa da shi. Wurin cin abinci yana da alaƙa da lafiya. Cin abinci a wuri mai tsafta, mai kyau da natsuwa na taimakawa narkewar abinci. Idan mutum yana cin abinci cikin gaggawa ko a wurin da ke cike da damuwa, hakan na iya shafar yadda jikinsa ke amfana da abincin. Saboda haka wurin cin abinci yana da muhimmanci kamar irin abincin da ake ci. Wasu wuraren aiki suna da dokoki ko tsari na cin abinci kamar lokacin hutu da wurin da aka ware. Irin wannan tsari yana taimakawa ma'aikata su sami daidaito tsakanin aiki da hutawa. A wuraren da babu irin wannan tsari, mutane kan wahala.

Kana fi son fanka ko AC? Me yasa ka fi zabar ɗaya a kan ɗaya? Shin saboda yanayi ne, farashi, lafiyar jiki ko saukin samu? Yaya jikinka ke ji idan kana ƙarƙashin fanka kuma yaya kake ji idan kana cikin ɗaki mai AC? Ka taɓa tunanin yadda wannan zabi naka ke shafar rayuwarka ta yau da kullum? Zabin tsakanin fanka da AC abu ne da mutane da yawa ke fuskanta, musamman a wuraren da zafi yake yawa. Dukansu na taimakawa wajen rage zafi amma hanyar da suke bi da tasirin da suke yi sun bambanta sosai. Wannan bambanci ne ke sa mutane su samu ra'ayoyi daban-daban game da wanne ya fi dacewa da su. Fanka na daga cikin kayan sayayya da aka fi sani kuma aka fi samu. Mutane da dama suna son fanka saboda saukinsa da araha. Fanka baya buƙatar kuɗi mai yawa wajen siya ko amfani da wuta. Yana jawo iska, yana taimakawa zufa ta bushe wanda hakan ke sa jiki yaji sauƙi. Ga wasu, wannan iska ta halittace wanda bata cika tayar da matsalan mura ko ciwon kai ba. A gefe guda, AC na ba da sanyayya kai tsaye. Lokacin da aka kuma, aka kunna AC, ɗaki kan canza yanayi gaba ɗaya. Zafi ya ragu sosai, iska ta zama mai sanyi kuma mutum kan ji kamar ya tare daga zafin waje. Wannan na matukar amfani a lokutan tsananin zafi, musamman da dare ko a wurin aiki inda ake buƙatar natsuwa da mai da hankali. Sai dai zafin AC yana zuwa da kalubale. Zabin AC yana zuwa da kalubale. Amfani da AC na iya ƙara kuɗin wuta kuma ba kowa ke iya ɗaukar wannan nauyi ba. Haka kuma wasu mutane suna jin cewa AC nasa su mura, bushewar makogwaro ko ciwon kai musamman idan an dade a ƙarƙashinsa. Saboda haka ba kowane AC yake yi wa daɗi ba. Fanka kuma yana da nasa kalubalen. A lokutan da zafi ya yi tsanani sosai, fanka na iya jawo iska mai zafi kawai ba tare da rage yanayin zafin ɗaki ba. A irin wannan lokaci, mutum kan ji kamar fanka baya taimako masa sosai. Duk da haka wasu suna fifita wannan yanayi saboda suna jin cewa jiki yana saba da zafi a hankali ba tare da masassaniyar canji ba. A wurin barci ra'ayi kan bambanta. Wasu mutane basa iya yin barci ba tare da fanka ko AC ba. Sautin fanka ko sanyi na AC na taimaka masu su yi barci cikin natsuwa. Wasu kuma suna ganin cewa fanka ya fi dacewa da barci domin yana da iska mai laushi ba tare da tsananin sanyi ba. A wurin aiki musamman a ofis, mutane da yawa suna fifita AC saboda yana taimakawa wajen ƙara mai da hankali. Zafi na iya sa mutum gajiya, kasala ko rashin haƙuri amma a ɗaki mai sanyi, ƙwaƙwalwa kanfi yin aiki da kyau. Duk da haka akwai lokuta da AC ke jawo saɓanin tsakanin ma'aikata. Wani yana jin sanyi sosai, wani kuma.